Ah, a taƙaice a gida mun ina muna zubad da shara, a cikin dustbin. To a doz, muna da dustbin ɗin da muke zuba shara a kullun, a duk muka share gidanmu. Bayan an tara ta a dustbin, a sati muna da motar da ke zuwa, ta ɗauke shara, domin zubar da ita wani gun inda ba zai, ba zai cuci al'umma ba.

Idanunmu, idanunmu sun kai launin sun haɗa da shuɗin baƙi da kuma shuɗin fari fari amma ba wai fari sosai ba. Shi ayyanayin idanunmu mafi yawa dukkanmu nan 'yan Afirka duk launin idanunmu kusan ɗaya ne.

Ina da dabbobi da dama a gida. Ina da, ina da akuya, ina da tinkiya, ina da saniya, sannan kuma ta wanne, ta, ta, ta, ta fannin kiwon ƙananuwa ina da kaji, talo-talo da tattabara. Waɗannan abubuwa ne waɗanda nake kiwo a kullum.